Ina son buga wasan ƙwallon ƙafa a kan ko lokacin ina yawo wasan da na fi bugawa ke nan. Ƴan ƙwallon ƙafan ma da na fi so sune Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappe da makamantansu. Saboda ƙwallon da suke bugawa ni suna burge ni. Saboda haka ma ni haka ni tim nake nema. Duk wanda Allah ya bayar sana'a na samu, nan ba zan faki don ga buga musu in sha Allah.

Irin takalman da na fi so shine Nike. Duk da dai akwai other brand wanda na fi amfani da su, kamar irin su Adidas, Puma da Jaguar. Amma dai Nike dinnan shine na fi so, saboda ko lokacin nan in dai na samu kuɗi, Nike dinnan na fi son in siya fiye da su Puma ko Adidas. Nike dinnan ina jin daɗin amfani da shi.

Eh gaskiya kam ni lokacin yankan albasa ina yin kuka, sai sa ma in dai ana yanka albasa kusa dani tashi nake yi. Maman mu kan ta kan duke ni saboda ban san yanka ma ta albasa. Ni kuka yake sani sosai. Haka ma ƙanina shi ma dai abun yana sa shi kuka. So ni da ƙanina yanzu dai bamu amfani yanka albasa saboda yana samu kuka.

Gaskiya ni na fi son zama a birni saboda ko jiya da na je bumu gaskiya inda na ga ƙauyen nan gaskiya ƙauyen nan ba wurin zama bane. Akwai dai wuta dan wuta amma dai gaskiya yanayin garin dai bai burgeni ba. Ba wani filin ƙwallo mai kyau sannan kuma dai gagarin nan dai kawai kamar dai kana daji. Gabaki ɗaya daga shuka sai shuka kawai kake gani. Gaskiya dai zama a birni ya fi mun dadi saboda haka ni birni na fi so saboda akwai duk wani abun da nake buƙata. Zan iya zuwa in buga ƙwallo, akwai guje guje da muke yi, da komai dai da komai dai ya fi mun a filin wannan a birni. Amma dai a ƙauye gaskiya su sukan sha wahala. Diddai ana samun wuta dai a ƙauye sosai ba kamar nan cikin birni ba gaskiya. A ƙauyen nan an fi samun wuta amma dai ni na fi son zaman birni gaskiya.

Eh ina iya kunna wuta sosai ma kuwa. Akan ma in aka kawo wuta a gidanmu nine ke zuwa in kunna saboda nine dai auta dai a gidanmu. Duk inda ma nake ma dai nike harkar wuta dai in sha Allah ba harkar da ban yi ni. Ina iya kunna wuta sosai. Hakan mamanmu ma tai ta ma fi so mani in je in kunna wuta fiye da ƙanaina saboda su suna wasa da wuta in sun je kunna. Ni ko da na je zan kunna lafiya launin ba tare da wani tashin hankali ba saboda mamanmu ta koya mun sosai kunna wuta.

Sometimes nakan kai su gidan mai anguwa indai ba ɗaki a gidanmu, saboda gidan mai anguwa akan samu ɗaki wanda ake ajiye baƙo in sun zo ko kuma wanda suka yi ɓatan hanya. Wata zubin kuma ina karɓan baƙo ne in sun zo guri na, na kan sa su a ɗaki, wata zubin kuma ɗakin 'yan uwana indai ba ran takura masu ba. Amma inda nake karɓan baƙo kala kala ne. Kawai ya danganta yanda muke da kai. Indai kai babban amini na ne ko aboki na, na kan sa ka a ɗakina. In kuma wani wanda ban sani ba ne cancan, nakan kai shi gidan mai anguwa ya zauna a can ɗakin baƙi ko wanda suka ɓata hanya.

Ina amfani da ruwan rijiya sosai mako. Ko yau ma da zan yi wanka da shi na ɗiba na je na yi wanka yau da safe. Haka zalika in za a yi abinci ma a gidanmu da shi ake amfani da shi. In kuma za a ba baƙo, ruwa ne shi ma duka da shi ake amfani da shi. Sannan mutane da yawa ma sukan shigo gidanmu su ɗiba ruwan rijiya. Ruwan rijiya mu gaskiya yana da ruwa sosai ba kamar wani ruwan rijiya ba. Kuma haka zalika ruwan rijiya mu yana da daɗi. Saboda haka mutane ma sukan shigo ma su ɗiba har cikin dare. Amma duk dadde mu mamanmu ba ta bari a ɗiba dare saboda an ce bai da kyau. Amma dai ruwan rijiya mu dai yana samun mutane suna zuwa su ɗiba sosai kuma bai ƙarewa.

Ina kallon taurari da dare, musamman ma in naje gurin budurwa ta da daddare muna tattaunawa. Mukan kalla taurari mu ta labari kansu. Duk wasu abubuwan da ake faɗi kan taurari mu ta labari muna dariya. Wa yayi ina kallon taurari sosai. Budurwa na ma ta fi so. Wata zubin ma ta ce ma taurari duk wani abun da zai ya faru, sai duk wanda ya mutu a nan taurari ɗaya yake shiga. Wasu kuma sun ce in mutum ya mutu tauraro ɗaya yana ɓacewa. Mutane dai suna da labari kala kala kan taurari. Ni da budurwa na mu kan kalla taurari sosai in muna tattaunawa. Saboda ita ma tana son taurari kamar ni ma yanda nake so. Sai dai mun haɗu labarin da muke tayi ke nan kan taurari da duk wasu abubuwa da mutane ke cewa kanshi.

Ina bin ƙa'idodin yin aiki tabbas akan ko ban bi ƙa'idar da ban bi ƙa'idar aikin wannan abubuwan ba, da wannan recording ɗin ma da nake yi ba za a dinga bani point ɗin da ake bani ba. Ina bin dokokin aiki saboda haka ni ban da matsala da wannan. Duk wani aikin da aka bani da an karanto mun ƙa'idodin, ni na kan bi ƙa'idodin saboda gudun matsala. Kuma ban so a mun amfani da saboda rashin bin ƙa'idodi a zo a rage mun point ko kuma a hana ni point. Saboda haka ni na kan bi ƙa'idodin points sosai saboda in samu. In kuka kula ma da yadda nake magana ma a hankali nake yi saboda ƙa'idojin da nake bi.

A lokacin da na iso ofis abun da nake fara yi shine, nakan goge kujeran da nake zama. In na goge kujeran da nake zama, in goge teburin. So da zarar na gama wannan goge goge, da yake muka muna da masu mana shara, ni kawai goge gogen nan zan yi, sai in zauna duk aikin jiya da ban samu na gama ba, sai in ƙara sasu da aikin yau kuma da ya zo sai in fara yinsu. In kuma akwai wani guri da ya kamata in yi submitting wasu fayil nakan kai. In kuma akwai fayil ɗin da nake bukata nakan aika messenger ya anso mun fayil ɗin, don in ciccike abubuwan da ya kamata saboda ina bin ƙa'idojin aiki ne. Akan in ban bi wannan ƙa'idojin ba wanda ya anshe ni aikin nan zai iya korona kuma, saboda haka ban so a kore ni saboda nan ne kawai nake samun aikin cin abinci na. Kamar yanda nake wannan aikin nan, ni ma ina bin ƙa'idojin ne, so shi ma wannan na ɗauke shi a matsayin ofis ɗina.

Yadda nake gina dangantaka ta kasuwanci shine kawai nakan kula da dokokin kasuwancin da muke yi. Zanyi kokari duk wani mataki da ya kamata don kar in karya wannan dokokin nan shi zan ki bi. Bin wannan abubuwan nan shi zai sa kwastoman ka ya ga cewa gaskiya wannan wanda ya kamata ayi kasuwanci da shi. Amma in dai mutum bai bi wannan dangantakar ba gaskiya to yakan samu matsala gurin kasuwancin shi. Musamman ma a yanayin da ake ciki.

Tabbas ina gina, ina karanta littattafai kala kala kamar su Shakespeare, da wasu littattafai na makaranta haka, musamman ma na kokoko, arabiya. So du wani takardu dai nakan karanta gaskiya. Littattafan da na karanta, suna da yawa da dama. Sukan kai ashirin ko guda talatin haka a rana.

Eh to wata lokacin mun ganci abincin titi saboda inda nake aiki yana nesa da gida. Kuma idan mun fito da sassafe haka ba daman mu koma gida. Sosai dai mun nemi gurin masu saida abinci da suke kan hanya ko kan titi mu siya. Amma dai ba ko wanne masu saida abinci bane muke siyan abinci a wurinsu. Mukan nemi wanda suke da tsafta kenan da muka yarda da ingancin yanda suke yin abinci nan muke zuwa muke siyan abincin namu.

To babban buri na a aiki shine in tabbatar da na gama aikin kwastomomi dasuka bani sannan kuma mu rabu a salam salam ba tare da faɗa ba. Babban buri na ke nan na aiki. Sannan akwai wasu dai buri ka dai masu yawa dai wanda mu kan so mu ci nasara a kansu wanda to bai da ba dama. Amma dai muna ƙoƙari dai mu tabbatar da kwastomomin mu dai sun sama aikin da suka ce a lokacin da suka ce. A kan yau ma, saida na gwada kaina don in tabbatar da kwastomana ta samu aikinta a lokacin da na ce ta zo ta sa.

Ina yin harsashin lokacin bacci sosai. Balle ma in ranan ba abunda nayi, so nakan yi hasashin lokacin da zanyi bacci saboda kar ya zamanto cewa banyi aiki ba kawai ina bacci saboda jikina kar ya samu kasala. To nakan yi hasashin lokacin da zanyi bacci da lokacin da zan tashi. Amma in kuma nayi aiki sosai na gaji, ban hasashen bacci kawai duk lokacin da nasamu, kawai indai nasamu hutu kawai bacci zanyi saboda huta gajiya.

Na fi son taksi saboda shi ya fi sauƙin hada-hada in zan yi tafiya. Amma in na ce zan hau bas, gaskiya na kan ɓata lokaci saboda sai an yi lodi an cika mutane kafin za a tafi. Dukda dai bas ɗin ya fi sauƙin kuɗi in mutum zai yi tafiya, kuɗin da za a biya da ba kaɗan ne. Amma in dai taksi ne, kuɗin da zan biya yana da yawa saboda bai cika cika mutane ba. To saboda haka kuɗin yana da yawa. Amma in dai bas sauri, bas nake amfani da shi saboda ya rage kashe kuɗi a rana.

Ba na cin tafarnuwa saboda wasu mutane ba su son warin tafarnuwa, kuma ban so in takura masu saboda na ci tafarnuwa. Saboda haka ba na cin tafarnuwa kwata-kwata. Mafi akasarin mutane ba su son warin tafarnuwa. Dukda dai ni ma ba na son warin tafarnuwa. Na fi son ci shi ne ko a abinci ko kuma a cikin magani. Amma tafarnuwa gaskiya ban cika ci ba saboda bai da kyau ma mutum ya ci tafarnuwa cikin mutane, ba kowa ake so ba. Sabida haka ban son in takura ma wasu saboda abin da na ke so.

Mafiya aka saran lokaci bana bacci da rana, amma in dai na gaji sosai saboda aikin da nayi da safe ko kuma in naje gym kenan da safe aka bamu training, training mai yawa mai dadewa, irin in na gaji nakan yi bacci da rana. Amma in dai ban gaji ba gaskiya ban cika bacci da rana ba saboda da na koma gida zan je wurin aiki domin tafiyar da duka ayyukan da ya kamata saboda kostomomi na kar su ji badede ba.

Gaskiya in za ina tofa miyau ne cikin kwata ko kuma a wurin da dai mutane ba su cika bi ba saboda tsaro da kuma gudun cuta. Wata zaban kuma na tofa a inda mutane suke, nakan rufe shi da ƙasa saboda kawanni ya kamu da bakteriya ko makamancinsu wanda za a iya kamuwa daga cuta. Duk daidai ba wai ina da cuta ba ne, amma dai maganin wani kai ya kamu da cuta ƙila dutu bakteriya wanda ba gani ake da ido ba, kawanni ya kama, so nakan rufe shi da ƙasa.

A na fi son zama saboda in dai ba wai ina aiki ba, ban son tsaye ba. Amma in dai ina aiki nakan tsaya ne domin in yi aikin da wuri. Amma in dai ba aiki nake yi ba, na fi so in zama saboda da zaman nan na fi yin jin daɗi, hankalina kuma ya fi yi kwanciya. Amma in dai na tsaya ina aiki ne saboda in samu in ci ma nasaran gama aikin da wuri, so nakan tsaya ne. Akan in na zauna na ina aikin zan daɗe kafin in gama. Kaman wanke wanke ko wankin kaya. In dai na tsaya tsaye, na fi saurin gama wankin da wuri. Amma in dai a zaune ne ina, zaune nayi shi, nakan daɗe. Saboda haka zama a wurin wanke wanke ko wanki yana, yana sa in daɗe wurin wankin ko wanke wanke.

Kuɗin wutar lantarki a nan inda nake yakan kai dubu goma a kuɗin Najeriya kenan. Kuma wata zuben dubu takwas a kuɗin mu na Najeriya. Amma dai sai ana samun canji saboda iya yanda muka yi amfani da wuta iya tsadan shi. In ba a kawo wuta sosai ba, wutan lantarki kaɗan ne. Amma in an kawo wuta sosai, wutan lantarki yakan yi yawa. Amma dai mafi akasarin kuɗin da aka biya shine dubu biyar, dubu bakwai. In kuma yayi tsauri kenan irin an kawo wuta sosai shine mukan biya dubu goma saboda an sha wuta sosai. Amma in dai ba a sha wuta ba, ba a cika a biya sosai ba kamar haka.

Nakan saurara rediyo da safe saboda akan yi wani taro wanda ake kiran shi anci kaci. A nan ake bayanin harkar siyasa da abubuwan da ke faruwa a siyasan inda nake zama kenan Nijeriya. So nakan ji rediyo sosai saboda babanmu ma, sanadiyan babanmu ne na fara jin rediyo sosai. Shi ne ke jin rediyo sosai a gidanmu. Yakan sa wannan tashan Al'umma ko tashan Alheri, Alheri Rediyo ko kuma ABU FM wanda nan Gurin mu ke kamo labaran da ke faruwa a duniya da kuma labaran da ke kusa da mu, da kewaye da kuma Najeriya gaba ki ɗaya. So ina kallon jin rediyo sosai.

Eh ina amfani da kunnen waya saboda in zan yi karatu kuma gurin da nake akwai hayaniya, nakan yi amfani da shi. In kuma zan je gudu da safe wato gym kenan nakan yi amfani da shi. In kuma da daddare ne kamar ina son kallon fim ko wani makamancin su nakan yi amfani da abin kunnen waya. Amma indai ba haka nan ba, indai ba wannan abubuwan da na lissafo ba, ban yi amfani da shi a ko wane yanayi. Indai zan yi wasu aiki ne wanda ana surutu ko kuma zan je gym ko da daddare saboda ban so in takurama mutanen da suke bacci shine nake amfani da shi.

Eh ina iya ɗaura ƙulli, saboda mamanmu ta koya mun iya ɗaura ƙulli tun ina yaro. So na iya ɗaura ƙulli sosai. Akan lokacin da mama mu za ta yi tafiya, ni ne ma nake ɗau, nake ɗaura ƙullin kafin, kafin ta fito daga cikin gida mu ka je fak inda ta hau mota kenan. Sannan bayan ta je ta can na ƙara ɗaura ƙulli saboda ka a zo gurin tafiya kayan ya zo ya zube. Amma na iya ɗaura ƙulli sosai. Akan duk kaya na ni ke ƙulle su, ba wani mai kulle munsu. Kuma na ƙulle sosai ba mu iya kwancewa sai dai inna yi shi yadda za a kwance.

Ina jin kukan zakara da safe saboda maƙocinmu suna da zakara sosai. Ban da wannan akwai wasu zakarun ma da sukan zo ta layinmu suzo suna kuka, sannan saboda suna neman abinci. So ina jin kukan zakara sosai. Akan wata zubin ma da shi ne yake tashi na tabbatar da cewa gari ya riga ya waye. Wata zubin kuma ban jin kukansu saboda maƙocin namu wata zubin sukan ajiye su a cikin keji don kar su zo a sace su ko kuma su zo su ɓace saboda in sun je neman abinci.

Eh nakan karanta jarida, musamman na Daily Trust kuma Punch Newspaper. Amma wata zuben ina son karanta jaridan labaran kwallo saboda ni mutum ne wanda yake son labaran ƙwallon ƙafa. Haka zalika ban wasa da labarai na ƙwallon ƙafa. Balle ma na labaran transfer wanda ake Janwaran nan, nakan yi amfani da shi wannan jaridan ke nan in samu labaran wane ɗan ƙwallo ne ya canza kulob ko kuma kulob ɗina Barcelona suke sosai. So ina amfani da kala-kalan jarida. Amma dai na fi amfani da sport, sport news saboda in samo labarai na ƙwallo.

Eh kayan aikin da nake amfani da su sune kamar scissors, tape da zare da kuma gum tape, paper gum da hemming gum da zip. Hakazalika ina amfani da, ina amfani da zare kala kala da rubber thread da kuma kala kalan zare dai wanda ake amfani da shi. Ina amfani da satin da kuma chiffon, ga cotton bias, ga cotlace. Sannan kuma nakan yi amfani da man keke da kuma sauransu. A kan gurin aikina ni aikin tailor nake yi, so duk wannan kayan aikin nake bukata domin in tabbatar da kayan mutum ya fita yanda ya kamata.

Eh, na ka ajiye wafin bayanan mu saboda gaba, saboda gudun kuma matsala. So na ka ajiye kwafi kala kala, wata zubin na ka mayi foto kwafi in ba wani ɗan uwa na saboda in na ɓatar da original kwafi ɗin. Saboda haka na ka ajiye kwafi bayanan mu kala kala a gurin mutane. Amma dai original ɗin na kan ajiye guri na saboda gudun gaba in an samu matsala ko an kai mu kotu ko wani maka-macin haka, za mu yi amfani da wannan takardar nan don kare kan mu saboda mu tabbatar da an anshi mana haƙƙin mu. So nakan ajiye kayan nan sosai balle ma wasu ma na fi ba. Baba na ya ajiye mun saboda gudun matsala. Indai ana buƙatar su, sai in taɓo shi dan ya kawo mun wannan bayanan takardar nan dan in samu in kare kaina a ko ina aka kai ni.

Ina yin motsa jiki kullum saboda, wasu training ɗin da muke ba da wa, shine circuit training wanda training ɗin nan ya kumsa abubuwa kala kala. Ba dai kowa dai ke iya yin training ɗin da muke bada ba amma dai mafi akasarin mutane sukan yi training ne kawai don gayu wata kuma suna yi don kula da jikinsu. Amma ni dai gaskiya nakan yi training ne don kula da jiki da kuma ajiye fitness saboda kula da jiki yafi ban ci giya. Akan da yawa dai kawai suna zuwa gym ne don su yi hoto wasu kuma sukan zo gym ne kawai don su shar huliyan su. Amma dai ina motsa jiki kullum saboda in samu don in gina jikina da kyau. Saboda ko likita ma sun ce motsa jiki yana da amfani. Akwai wani aboki na ma da yake cewa. Gara kai ka fara motsa jiki kafin likita ya ce ka fara motsa jiki. Akan da zaran likita ya ce ka fara motsa jiki, to abubuwa ya kai inda ba'a so ke nan. Amma ni nan kawai nakan motsa jikina. Yadda ya kamata kafin in je likita ya ce in fara motsa jiki ni ina fara motsa jiki kuma ina ganin amfanin shi saboda motsa jiki yana da matuƙar amfani. Haka zalika duk masu jiki kuma shawaran da zan ba su shi ne su yi ƙoƙari su dinga motsa jikinsu saboda rashin motsa jikin nan. Shi ke jawo matsala wanda zai ta jawo matsala da abubuwan da ba su so. Amma dai indai mutum yana motsa jiki ko kaɗan ne to wasu ciwo kama ƙananu haka ba za su dinga taɓa mutane ba. Akan akwai wani ciwo da yake kama yawancin mutanen da suke samaru, shi ne mosquito. Mosquito malaria ke nan wanda mosquito shi ke jawo shi. Amma ni nan, nakan kwana biyu kafin ciwon malaria ya kama ni cikin ikon Allah. Duk da dai mun san ba wai ƙarfin mu ba ne, amma dai motsa jikin nan da muke yi mu ma yana sa. Kaɗan yana ɗan ka da kaɗan daga cikin cutar malaria da ke damun mutane na nan. Amma mafi akasarin mutanen da suke nan, suna fama da malaria saboda rashin motsa jiki. Amma dai coach ina da yake gym, yakan gaya mana mu dinga treating maganin malaria, dinga siyan maganin malaria. Ba wai sai malaria ya kama mu ba sannan za mu nemi magani. So ni ma nakan bi wannan abubuwan nan da ya ce wata zubun in na samu maganin malaria in siya. Na gan alamun malaria yana so ya kama ni, nakan siya in sha sannan kuma sai yana yin yaɓaci. Kuma a kullum ina zuwa motsa jiki ne saboda gudun duk wannan ciwuka nan. Akan akwai wani likita da muka taɓa haɗuwa da yake bamu bayanin sirrikan motsa jiki wanda. Ko ni ban sani ba amma sannan jiya jin wannan. Abubuwan nan ni ma na fara motsa jiki da kyau da kyau. Saboda ban so in tsufa ne ko wani makamashin abubuwa haka don in fara samun wasu matsalolin da bashi ba. Toh shi yasa na fara motsa jiki tun da wuri. Saboda haka ni ina motsa jiki kullum gaskiya don gudun matsaloli haka. Ni haka ma yanzun nakan yi coaching wasu don su. Motsa jiki da kyau. Duk da dai ni ma ina da coach ina, amma dai muna ƙoƙarin motsa jiki don mu tabbatar da cewa mun samu abin da ya kamata. Sannan kuma coach ina yakan gaya mun wani abu game da motsa jiki kullum. Ya ce motsa jiki kullum dai tabbas in dai ka zo ka ce za ka motsa jiki dole za ka ɗan sha wahala. Ranar farko mafi akasarin mutane za su gudu saboda wahalan nan da suka sha ranar farko. Amma coach ina abin da ya gaya mun shi ne in mutum ya sha wahala ranar farko ya tabbatar ya yi ƙoƙari ya zo rana na biyu. In ya zo rana na biyu ya ƙara motsa jiki, kamar yadda ya motsa a washe gari a ranar farko bai rai sha wahalan da ya sha ranar farko ba sabodak. Wahalan nan da ya sha zai zo ya bi jikin shi, jikin shi zai zo ya saba da wahalan. Saboda haka ne ina motsa jiki kullum saboda matuƙar amfanin da yake dashi. Saboda haka silem su ma ya kamata su yi ƙoƙari don su tabbatar mutane suna motsa jiki. Akan abun yana da matuƙar amfani ga mutane. Saboda haka motsa jiki kullum yana da kyau kuma mu tabbatar muna yi.